Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Da idan mutum yana, yana jin damuwa dai yana shan ruwan sanyi sai na samun na zauna na kwanta ne ya bacci. Wannan shine abun da nake yi.